Eh na fi son shayi domin shayi na da daɗi kuma ina son madara sosai. Shi tasa na son shayi domin na da daɗi sosai. Bana cika son kofi domin ba ya da daɗi amma ina son shayi sosai sosai. Domin in na sha shayi na da daɗi sosai kuma domin madarar cikinsa shi ya sa na son shan shayi.

To, haka muke yi magance damu-damuwa a wurin aiki kamar hakan. Idan na gan damuwoyi in sun yawa da ba zan iya, ba zan iya ni ɗaya ba sai zan je domin akwai shugabanaye da suka fi ka a-a matsayi su don jan same su, sai mu zauna mu yi magana, mu daidaita, mu daidaita magana domin kai ɗaya ba za ka iya magance damuwa a wurin aiki ba. Domin ko da irin halinsa a wurin aiki, za ka iya samun wani shi kostoma da to dai sai Allah. To kuma ba za ka iya yi kai ɗaya ba, sai ka je wurin shugabanaye da sun ɗan fi ka kaɗan domin su taya ka a cikin wani damuwan da ka samu kanka a wurin aiki.

Eh, ina tafiya da sauri sosai domin ina nan da ɗan saura na. Ba wai na tsufa ba, ba wai bani da lafiya ba. To ina son in dinga tafiya da sauri. Eh, ina tafiya da sauri-sauri domin akwai wani lokacin da maybe kana cikin wani yanayi ko kuma kana cikin wani damuwa da ya kamata ka yi sauri, sauri, sauri, sauri ka iso wannan wuri din. To idan ka siya kana yawo a hankali kamar hawainiya, ai ba za ka iso wannan wuri da sauri ba. To ana so a dinga yawo da sauri, sauri, sauri, sauri domin wani lokaci akwai wani yanayin da za ka shiga ciki. Kuma ana buƙace ka iso wannan wuri a lokaci, lokaci mai sauri. Kuma in ka siya kana ta yawo a hankali, ba za ka iso wannan wuri din ba. To amma ka yawo da sauri-sauri shine za ka iya isa wannan wuri din. To eh, ina yawo da sauri, sauri, sauri domin gaskiya na taimako na ka yi abubuwa da za ka, ka yi abubuwa da za ka yi shi akan lokaci. Amma in ka ce za ka yi a hankali, ba za ka iya ba. To na yi da sauri-sauri.

A'a ba ma jin, a'a ba na jin kukan zakara da safe domin unguwar da nake babu wani zakara. Kowa na kulle dabbobinsa a cikin ɗaki. Ba na jin kukan zakara da safe ba domin yanayin irin unguwar da nake ciki ba kazuna bara kagane kazuna suna yawo barƙate ba. Kowa na kulle kazan shi a cikin ɗakin. To ba wuni zakara da ka gane na yawo balai safe yayi, ya dame ku daga bacci ba. A'a ba na jin karun zakara da safe ba domin yanayin unguwarmu. Ba ko dabbobi, ba ko wani dabbobi a waje da za ka ji ko zakara ko akuya ko, ko, ko kare. Kowa na kulle abunsa a ɗakin sa domin yanayin duniya yanzu. To kabar dabbobinka a waje wani riri kwashi ya sata ya tafi da shi kuma ba ka sani ba. To dalilin haka kowa yakan kulle kazunan sa a ɗaki. Kowa yakan kulle zakaransa a ɗaki. To bana jin kukan zakara da safe.

To ina son bada kyauta dai barkate da kuma iri-iri domin ni mai son bayarwa ne. To ko kyautan kaya, ko kyautan kuɗi, ko kyautan abinci duk abinda ya zo raina zan iya yin kyauta in bama wanda basu da shi ba domin ni mai irin tausayi ne kuma bani son ga mutane suna yawan shan wahala ba. To na iya kyautan koma me. Abinda dai na sani a daiɗan karfina da zan iya bayar. Kamansu kaya, kamansu abinci, kamon kuɗi kaman dai akwai taimako dai da zaka iya kyautana da zaka iya bayar da shi. Dubban da bam ma mutum da zai ji daɗi amma kama inda na lissafta abubuwa da zan iya kyautar da suke nan kuɗi, abinci, kaya in bama mutanen da basu da shi domin ni ina so in dinga taimakon mutane. Idan na taimake idan nayi taimako ina jin farin ciki sosai. To abubuwan da nake iya kyautar aa abubuwan da nake iya kyautar da suke nan su kaya, su kuɗi, su abinci da dai sauransu da yawa.

A'a bana tattunawa goro domin bana son goro ko kaɗan na ɓatar da hakori kuma na, na ɗan juyar mun da ciki bana son, bana tattauna goro ba domin na ɓata mun hakori na. In ma na gan wanda masu ke cin goro bana cika so ba domin in na je kusa da goro na ji kamar zan yi amai. Bana, bana tattuna goro bana ma cin goro balle ma ima tattuna eh goro domin na ɓatar mun da hakori duk time da na tace ɗan goro ci sai in harzu shi, in harzu shi domin bana son goro, na da ɗarchi kuma na ɓatar da hakori sosai sosai. To dalilin da ya sa bana tattuna goro kenan to domin na kama musu masloli da wa da wa jiki in bai sa na yi amai ba in harzu shi zai sa hakori na ya lalace.

Eh ina raba abinci da mutane sosai sosai domin a unguwan da nake, a cikin a unguwan da nake a muna nan kaman a yan'uwane ne. So ina raba abinci sosai ina nakan yi abinci a katon tukunya in rarraba ma mutane muyi ta jin daɗi, muyi ta dariya, muyi ta tatsuniya mu zauna kaman iyali. To ina raba ma mutane abinci nakan ji wuni da haɗi da ka gan fuskan su kowa na ta murna ana ta sa maka albarka, Allah sa maka albarka, Allah sa maka albarka domin kana raba ma mutane abinci da yawa. To kai ma in ka dafa abinci baka ɓama ma na kusa da kai ba, yara kaji, ayi bara kaji daɗi a cikin jikin ka ba domin akwai wasu gidaje da yawa da basu da abinci. Amma ɗin abincin da ka dafa kaje ka rarraba ka basu ka ce to gashi aɗan ba ma yara, haɗin sha ruwa, haɗin tura ruwa, haɗin ga abinci, haɗin ci za'a ta sa maka albarka. Domin kowa zai ji daɗi, za ayi kowa anguwa zai ta fahariya da kai domin ka rarraba abinci ka basu. To I ina rarraba abinci da mutane sosai sosai. Wani rana ma zan iya tashi in dafa abinci a katon kwano kawai musamman don mutane in rarraba ma mutane, a raba unguwa, a raba asibitoci, haɗe ta'aziyya dai da abinci don mutane su ji daɗi sosai sosai. So.

Aaa, muryata tana da ƙarfi tana da kuma hankali. Aaa, akan yanayi, aaa, ba kowane lokaci muryana tana da ƙarfi ba, ba kowane lokaci muryana a hankali ba. Akwai wani yanayin da za ka shiga ciki dole ne ka yi magana da ƙarfi domin mutane su ji ka. Aaa, kuma akwai wani yanayin da maybe kana cikin damuwa, aa, da ya kamata ka yi magana a hankali domin ba kome ba ne da a yi shi da ƙarfi ƙarfi. Amma wani lokaci muryana ke yin ƙarfi, wani lokaci kuma muryana a hankali yake yi domin kamar da na faɗa ba kowane lokaci ba ne, aa, za ka yi magana da ƙarfi. Akwai wani yanayi da in ka shiga ciki kana son ka ba da wani saƙo don mutane su ji, dole ne ka ɗaga murya da ƙarfi domin a ji. In ba haka ba bara a saurare ka ba. Amma akwai wani lokaci kuma da za ka yi magana a hankali domin, aa, aa, mutane su saurara. Kamar mace ka shiga asibiti ira ka je ta'aziyya ko kana dai ta'aziyya dai, dole ka ayi magana a hankali domin akwai marasa lafiya. To a wannan yanayi, eh ina magana da ƙarfi ina kuma magana a hankali domin duk yanayin da aka shiga ciki. Domin duk lokacin da duk yanayin da aka shiga ciki za ka, aa, iya yin magana da ƙarfi za ka kuma iya yin magana a hankali.

E, ina bada shawara a aiki sosai, sosai, sosai, sosai domin wani abun da nake cika so ke nan a wurin aiki, bada shawara. Dalilin da na ce ina bada shawara domin akwai wani lokacin da za ka gan wani nayin wani abun da ba ka jin daɗi ko baya yin aikinsa da ƙwazo ko kuma na yin aiki da gunaguni. Ko dai akwai wani abu dai da yake yi da ba ka jin daɗi, to za ka kira mutum in ba shi shawara ko in kira ta ko in kira shi, ah in ba su shawara. Domin a duniyyan nan in dai ba ka ba ma mutum shawara ka gan mutum na yin wani abun da ba ka so ko wani abun da ba yi da kyau, ba ka kira mutum ka ba shi shawara ba toh ba ka san mutumin ke nan ba. Ni nakan kira mutane in ba su shawara sosai a wurin aiki domin akwai wani lokacin da wani dai yi abu zai gan kamar, eh a daidai ne ya yi ko kuma a gaskiyarsa ne amma kai kuma kana gani ba gaskiyarshi ba ne. So irin wannan mutane dole ka kira su, ka ba su shawara, kaja ƙunnuwan su, ka ce musu toga shifa wannan hanyar da kake yi bifa ba hanya mai kyau ba ne. In ka ci gaba haka toh ba za ka ƙara lafiya ba amma in ka biya ka, za ka ƙara lafiya. Shawara dai yaƙwai kyau da in ka ba ma mutum. So ni kam na ba ma mutane shawara sosai a wurin aiki domin aiki ya tafi da kyau. Ba ka so ko wani abun da ba yi da kyau, ba ka kira mutum ka ba shi shawara ba toh ba ka san mutum din ke nan ba. Dole ne a ba ma mutum shawara domin aiki ya tafi daidai. In ana ba ma juna shawara a wurin aiki, aiki zai dinga tafiya daidai. Za ka ga wannan nayi aiki da faraya, wannan nayi aiki da faraya. Kowa dai zai yi aiki dai da dariya, da wasa amma in ka gan mutum yake yin abun da ba kyau, ka yi shiru ba ka ba shi shawara ba toh akwai damuwa a wurin aiki. So ni nakan bada shawara a wurin aiki a kowane lokaci da na gan mutum yake yin abu da ba kyau kuma na gan na tafiyan hanya da ba kyau, nakan bada shawara. An ba su shawara, an ba ka shawara, an ba ki shawara domin aiki ya tafi daidai kuma kowa ya yi faraha, a yi ta murna, a yi aiki.

To, kayan dakin da na fi so na son kaya masu walkiya, kaya masu kyakkyawa domin ni ta mace ne. Dole ne in so kaya masu kyau so sai sosai. Na son kyakkyawan kaya a ɗaki kamar muce su flawa, su, dai kayan ƙanshide a ɗaki da kuma kayan da zai sa ɗaki yayi kyau sosai sosai. Irin abubuwan ne nake so a ɗaki domin, ya, in ka sa kaya masu kyau a ɗaki idan wani, ah, ya zo ya shiga ɗakin ka, za ka gan ɗaki tayi kyau sosai. To dai ina son kaya kaman su flawa, kaman dai su kayan gyara ɗaki dai suna nan dai da yawa da burin iya, ah, kira sunansu a nan ba dai. Amma dai akwai kaya masu kyau da nake so a ɗaki. Na so wuta, irin su wutan kyale kyale masu kyau dai wutan da dai za su gyara ɗaki, ɗaki yayi kyau sosai. To irin abubuwa da nake so a ɗaki.

To ina amfani da apps kamar haka sosai WhatsApp, TikTok, Facebook app da nake amfani da su kenan sosai sosai. A ko wane rana da kuma ko wane lokaci. A apps da nake son using da nake son amfani da su kenan sosai sosai. A tuntun ba a Facebook da WhatsApp ba domin ni mai jari ce kuma nakan posting kaya a duka wannan apps din domin mutane su gani. A ina saurara kayan sawa, so kowane lokaci zan a in sa sai in je in duba ko a mutane sun so shi domin, aa a wannan apps din mutane sukan gan abin da kake sarrashi so a sukan zo su siya su tura maka su ce, "a ina son makaza ina son kaza". A dai apps da nake amfani da su sosai sosai dai sune WhatsApp da a Facebook domin nakan a posting jari na a wannan wuri din domin mutane su kalla a su ga irin abubuwa da nake sarrasu. A kuma zaka iya a in dai akwai abun da zaka iya faɗa don ya taimaki mutane a duniya, zaka iya posting nassu a wannan, zaka iya sashi a wannan a app din domin mutane su gansa su kuma gani domin dai taimaki taimako a sosai. A duniyarmu na yanzun nan a ana son mutane ana cika ganin a abubuwa a apps a su apps ne. Tuntun ba Facebook da WhatsApp a in wani abu ya faru za a tura shi a da wuri-wuri da mutane wani zai ce aa ka gane wane ka gane wane kafin a hankara ya riga daya ya rike daya kowa ya rike daya ji labari. To dai na son using na cika amfani da a Facebook da WhatsApp.

Aaa ina son zama a kan kujera sosai sosai domin a na zauna kan kujera ina jingina baya na baya mun zafi a kuma da aka iya mika jiki sosai sosai a in ka zauna a kan kujera. Dalilin da ya sa ina fin son zama a kan kujera kenan amma na zauna a kan taburma akwai wani lokacin da na zauna a kan taburma dai na mintoci dai kaɗan lokaci dai mintoci kaɗan a na gane na zo na gane baya na na mun zafi domin ba inda za ka jingina a kan taburma ba kuma in ka kwanta a kan taburma duk su bayan ka da su kasusuwan ka za su maka zafi. Za su maka zafi in ka tashi za ka ji wani ƙajiya ne a jikin ka sosai sosai amma in ka zauna a kan kujera akwai laushi akwai laushi sosai armar za ka iya za ka iya bacci a kan kujera domin na daɗaɗɗen laushi ba baya ba raka ci ciwon baya ba ba raka ci ciwo wuya ba dai jikin ka dai zai maka daɗi amma in ka kwanta a kan taburma da ka tashi da safe ko dai da rana in kana zama za ka ji bayan ka duk ya maka zafi kasusuwan ka duk dai suna dai suna da zafi. Ba dama ka gane me ke maka daɗi ba amma ka zauna a kan kujera za ka ji kujera dai bayi da damuwa. So ni na son zama a kan kujera sosai sosai domin baya da wani illa kuma na san shi sosai za ka iya mika jikin ka za ka iya mika jiki ka kuma kwanta in ka gaji in ka garin zama in ka gaji za ka iya bacci a kan kujera amma taburma ba za ka iya aikata wannan abubuwan da na faɗa ba sai lallai jikin ka ya maka zafi in dai kana zama a kan taburma taburma. Amman inka zauna a kan kujera dai ba laifi zaka iya aikata abubuwa sosai dai. Aka yi ba raka ji zafi a jikin ka ma ba raka ji wani illa me ba dai ka ji wani zafi sosai kamar yanda za ka kwanta ko za ka zauna a kan taburma ba. So eh ina son zama a kan kujera sosai sosai.

Ah Watu ina tafiya a wurare da hanyoyi daban-daban. Ah ina tafiya da akwai mota, akwai keke, akwai babur, akwai kuma ah mashin. Hanyoyin da nake tafiya wurare da suke nan da yawa. Ah a lokaci dai akwai wani lokaci da maybe kake so kaje a wuri da bai yi nisa ba, ah mace kana son kaje ko wani bakin hanya ko kana son kaɗan je dai siyan abu da bai yi nisa ba to zaka iya hawa mashin. Ah kuma akwai lokacin da kake son ka yi tafiya me nisa, zaka iya hawa mota ko kana son kaje ka ga iyali ko dai kana son kaje ziyara kana da kaya, kana da kayoyi ah da yawa a hannunka da ka iya hawa mota. To akwai kuma lokacin da kake so kaje wurin aiki a kama kara, kama kara sosai dai ah motoci dai kuma kafin dai ka san kafin dai su cika dai dai dauka lokaci ko mashin ma kafin ka iso zai dauka lokaci, to ah na kan shiga keke domin a sauri a yi sauri dai. To ah abubuwan da nake a amfani da su kenan a tafiya wurare, ga dai su keke, ga dai su mashin, ga dai su mota dai. To dai ah duk yanayin da kake son ka tafi dai, zaka iya a amfani da wannan abubuwa da na kirga su a nan dai. To amma ni kam abubuwan da nake amfani da su kenan in tafi wurare, watan su ne su mashin, su mota da su bo-- da bas. Abubuwan da nake amfani da su kenan domin suna da sauri a kamar inda na fada. Ah ko wanne dai da wuraren da zaka tafi. Wani zaka tafi nan da aka hau mashin, inda aka tafi me nisa zaka hau mota in kuma kana da sauri za ka je aiki to za ka shiga keke shi zai taimaka a kaje inda za ka je kuma iso da sauri.

Ruwa, yawa ruwa da nake sha kullum dai a muce a misalin guda a ga safe, ga rana, ga yamma, ga dare muce a, a misalin guda huɗu dai. Domin ruwa akwai amfani sosai sosai a jiki. Kowa dai yasan ruwa na da a muhimmanci kuma na da amfani sosai sosai a jiki. A ya kamata ma a dinga shan ruwa ko wane lokaci ba sai dai an ji ishi ko ka ci abinci sai ka tuna kana son ka sha ruwa ba. A ka tashi da safe ka sha ruwa. A dai a sha ruwa dai na taimako sosai sosai kamar dai inda muka je likitoci suke faɗa a sha ruwa domin ruwa akwai muhimmanci a jiki sosai yakan rage eh cututtuka a jiki yake rage wani ciwo da zai shiga jikinka gasu kidney a ciwon kidney. A in ka sha ruwa ka a dinga shan ruwa dai sosai sosai ni a, a ruwan da kake sha a rana dai dai zai iya kai kaman da na faɗa misali guda huɗu. A dai ni dai na ba da misali ne amma dai sun fi guda uku sun fi guda huɗu domin gaskiya ruwa na da muhimmanci a jiki sosai. Kowa ya kamata ya dinga shan ruwa a kowane lokaci ba sai dai a ka ci abinci ko kana jin ishin ruwa. A shi ne za ka yi tunani wai za ka sha ruwa. Ruwa dai ya kamata a dinga shan shi dai ko a muce in kana shan swan ne ko kana shan pure water ko dai kana shan ruwa rijiya ko ruwan. Bohol dai ya kamata a dinga shan ruwa muce in kana shan swan ne ka sha guda uku ko ka sha guda huɗu a rana ko wani lokaci. In ma kana shan pure water haka in ma kana shan ruwa nema to sai dai ka nema kofi da za ka sha ruwa dai dai dai dai da shi dai. Amma nikam ina shan ruwa a muce gufa hudu a kullum kuma ko wani rana nagode,

Ah, nakan ci da cokali, nakan kuma ci da hanu. Domin akwai wani abincin da za ka ci shi da cokali, akwai wani abinci kuma da za ka ci shi da hanu dai. Ah, ya kuma kasan akan irin abinci da ka ke da shi in dai za ka ci tuwo, ni mai irin wanda idan zan ci tuwo ne, ina son cin tuwo da hanu, domin na wucewa da daɗi sosai sosai, in na ci tuwo da hanu yakan da yi daɗi. Amma inna ci da cokali ba na cika samu wucewan tuwo ɗin. Sosai sosai ba. Ah, kuma in dai zan ci shinkafa ne, ah, dan ci shi da cokali, domin gaskiya ban iya cin, ah, shinkafa da hanu ba. To dai, ah, nakan ci da cokali, nakan kuma ci da hanu dai. Ah, a duk yanayin da na samu abincin da in na samu tuwo zan ci da hanu, in na samu shinkafa ko kunu ko wani abu dai zan ci shi da cokali, amma na fi son cin, eh, tuwo da hanu sosai sosai sosai sosai. Ah, ƙarin, ah, to akwai wani, ah, lokaci da na shiga wani, ah, wani wurin cin abinci dai. A ka bani tuwo, a ka bani cokali, a ka bani kuma wuƙa. A ka ce "wai in ci abinci da wuƙa ba da cokali" ne kuma ban iya yuzin cokali, ban iya yuzin har aka kawo fok ma wai a in ci abinci da shi. Ni kuma ban iya cin tuwo ni da na saba cin tuwo da hannuna, to kuma na rasa. Kuma wannan wuri ɗin kyakyawan wuri na, bayan cina zan iya ce a kawo mu ruwan wanke hannu, da a ganni kamar na fito daga kauye ne, haka na lallaba, na lallaba, na lallaba na ce kowa na ta dariya na, ana ta dariya na, amma dai idan da aka kamo ruwa ne, in ci wannan abinci da shi wallahi zan gama kafin kowa ya fara cin nashi. Amma kowa ya gama cin nashi ya bar ni ni dai ina kwakwaɗa nawa, domin dai ban iya cin abinci da-- ban iya cin tuwo da cokali ka ni da cokali, ga wuƙa, ga kuma fok. To yaya za a fara cin wannan abincin? Haka nake ta kollon mutane suna ta cin abinci, suna ta cin wannan tuwo ɗin da, tac wannan abubuwan ni kuma ban iya ba. Na ce "wane zai bani ruwa in wanke hannu sugan da zan zauna in ci tuwo wannan sosai sosai domin gaskiya da an bani ruwa kuma tuwo da nake so ne da kuma miyan da nake so ne sosai." Na ce "to wane ne zai bani wannan ruwa in wanke hannuna in ci wannan tuwo da shi?" Amma haka na lallaba, na lallaba, na lallaba, na lallaba, na lallaba. Haka na lallaba na ci wannan tuwo ɗin ana ta dariya na, ah, amma na ce a ka bani shinkafa ne in ci da cokali wallahi da zan ci shi sosai sosai. Ko a ka bani wani abu dai mu ci ga dai su salat, ga dai su kunu, ga dai su abubuwa dai da za a iya ci da cokali dai. To da an bani da wallahi zan ci shi. To ni dai nakan ci abinci da cokali, nakan ci abinci kuma da hanu kamar an da na faɗa. A duk yanayin da dai abincin dai an ba ka haka da ka ci in na samu abinci kaman tuwo zan ci da hanu, in na samu abinci kaman zan da na lissafta zan ci shi da cokali dai. So a wannan yanayi nakan ci da cokali, nakan ci kuma da hanu.

Abincin da nake fi so sosai shine doya da kuma dankali. Aaa, ina son waƴannan abinci sosai, sosai, sosai, sosai. Aaa, mamaki a dinga bani doya ko dankali kowane rana, a rayuwa ta in dinga ciwa domin na so sosai sosai. Aaa, in na ke da doya nakan in dafa, zan iya dafa shi, zan iya soya shi, zan iya yin gwaten shi. Aaa, haka ma da na biye da shi dankali ma zan iya soya ta, zan iya dafa shi, zan iya yin gwaten shi. Shine dai abubuwan da nake so, a abincin da nake so kenan sosai sosai. A doya, dankali, aaa, da kuma tuwo. Na san tuwo sosai, sosai, sosai, sosai amma dai ba kowacce irin miya nake so ba. Ina ɗan zaɓan miya kaɗan dai da shi kuma tuwo ma ina ɗan zaɓa. Ba kowanne irin tuwo ne nake ci ba. Na ɗan zaba tuwo ɗin kaɗan, kaɗan, kaɗan amma abincin da na fi so sosai sosai sune doya da dankali. A in aka bani su wallahi zan yi ta ci daga safe, daga safe har dare domin akwai inda zan dafa su dai. Zan iya dafawa, zan iya soyawa, zan iya kuma, zan iya dafawa, zan iya soyawa, zan iya kuma yin gwaten sa domin gaskiya ina son su sosai, sosai ba karya ba. A abincin da na fi son ci kenan kowanne rana da kuma kowanne lokaci sune doya.

Aaa ina son naman kaza da kuma naman kare sosai, sosai, sosai, sosai domin akwai daɗi har ga Allah. Aaa naga bani naman kare aka bani aka dafa aka soya aka sa yaji hmmm daɗi ɗanɗano mai daɗi sosai sosai. Aaa naka fara cin naman nan na fara ci, na fara ci, na fara ci dai dinga mun daɗi ina tajin daɗi ina tajin daɗi. Aaa sosai sosai har ma bani sama in gama ci domin daɗin sa in aka dafa aka soya aka dan sa maka yaji a gefe aka ɗan burɓaɗa man gyaɗa man atili a kai aka ɗan burɓaɗa shi akan naman ay ya daɗe ɗanɗano. Aaa inda nake so haka kuma nake son naman kaza, naman kaza in aks soya shi aka maka kuma aka ɗan burɓaɗa yaji wato a turawa suna kiran shi pepper meat in aka ɗan dafa shi aka- A suƙina nama dai mai daɗi wato naman kaza aaa da naman kare aaa namomin da nake sokena domin aka dafa naman nan aka baka inda na faɗa muku da ka yi ta cin shi har ma ka yi ta mafarki, ka yi ta mafarki, ka yi ta mafarki naman da ka ci su da rana domin gaskiya nama-- namomin da na aaa na lissafta suna wallahi abubuwan da nake son suke nan sosai sosai aka dafa maka aka ɗan maka wannan pepper meat da na faɗa aka kuma sa maka yaji domin nikam na son yaji sosai sosai gaskiya. Ban iya karya ba ina son yaji. Aka sa maka yaji aka baka aka ɗan baka ɗan wani hollandia aka ɗan baka wani eh wani stuffed drinks a gefe sai ka an sha shi ka dingaɗan shan shi kana ci kana sha kana ci ka manta da damoyinka duk abubuwan da suke damunka a wannan lokaci zaka ɗan manta dashi na mintoci kaɗan domin kana cin naman kaza kana kuma cin naman kare zaka ɗan manta da damoyinka amma in ka gama ci sai damoyinka su dawo maka. To namomin da nake fi son cike nan sosai sosai sune naman kare da kuma naman kaza domin gaskiya idan ka samu wanda zai iya yi maka wannan, wannan haɗin da na faɗa da zaka ci daɗi sosai sosai. In ka samu irin wannan mutum da za a iya dafa maka in ka samu wanda zai iya dafa maka zai yi daɗi sosai sosai. A amma ba in ka samu wani da zai dafa maka da kyau ba fa gaskiya ba za ka iya cin shi ba. Aaa wato naman karen nan zaka iya haras da shi domin in ba dafa shi da kyau da kyau ba zaka dinga daiji ƙarni ƙarni a ciki kuma ba zai nuna ba ba zai yi daɗi ba ni dai ban iya dafawa ba amma dai inda naci dai akwai inda nake je in siya aaa akwai dai inda zan je in siya dai aaa yayi daɗi ya mun daɗi ya mun daɗi dai aaa akwai dai a inda nake siyansa domin na daɗe sosai sosai sosai sosai. A amma in ka samu wanda bai iya dafa maka ba a gaskiya in ka samu wanda bai iya dafa ba ba za ka iya cin shi ba domin gaskiya ba zai yi daɗi ba. Amma in ka samu wanda ya iya yi sosai zai yi daɗi ya ɗan burɓa kamar da na faɗa aka burɓaɗa yaji aka ɗan burɓaɗa man atilen nan a kai dai daɗi sosai sosai sosai sosai. A gaskiya nikam na son naman kare ina kuma son naman kaza sosai don gaskiya.